Ni ina bani da takamamman lokacin da nake yi, a kwanciya bacci gaskiya. Amma yawanci siya ahh da na dawo sallah na isha, ahh kaman daga takwas da rabi haka zan wani lokaci zan fara jin bacci haka na ɗan jin bacci. To ina ƙoƙari gin ma sai kai na bari har sai na kai ah kaman ƙarfe tara sannan inma zan yi baccin sai inyi. Amma wasu lokutan ma na kan kai har goma har sha ɗaya kawai dai ya banbanta da. Wani lokaci yanayin kasalan da nake ji. Wani lokaci bam ma yi aikin komai ba a kwance nake kawai ina danna waya. Amma kuma ya duk da haka sai inda bacci ya zo min da wuri saboda abin ya riga ya zama mun cici ne shiyasa.

Ɗaya daga cikin manya manyan haɗaririka da kan kunkari da, uh, uh, kafafen yaɗa zumunta shine cewa mutum an yi mai wani abin ne domin ya, ya yi zumunta, ya ga labaran haka, ya yi nishaɗi da sauransu. Amma yawanci kuma mutane sai a sauya abin kuma sai ya zama ana, ana yaɗa labarun qanzon kurege abin da bai faru ba sai a ce ya faru. Ana yaɗa, uh, ƙarya da abin da bai dace ba. Wani lokaci kawai, uh, daga nan ne mutum ɗaya yadanyi postin wani abu wanda ba shi ba ne. Shike nan sai abu ya yi ta bi, ta bi, ta bi. Shike nan kowa ya ɗauka tun daga kan yanar gizo abu ya koma kuma bakunan mutane ma ba azo ayita yaɗawa, ayita yaɗawa, ayita yaɗawa. To shi kuma wannan wanda aƙaiman biyan, uh, idan ba mutum ba ne mai haƙuri da tawakkali sai, uh, yana iya sawa a kama wanda ya fara yaɗa wannan abu. Yana iya sa a kama wanda ya fara yaɗa wannan abu. Na ga irin wannan da yawa. To wannan yana ɗaya daga cikin manya manyan matsaloli gaskiya na kafofin yaɗa zumunta. Amma yanzu za a yi amfani da, amfani da shi a yi abin da ya dace, a yi zumunta da ƴan uwa da abokan arziki yanda, uh, wanda shi ne dalilin, uh, fito da wannan, wannan kafofi da duk kome gaskiya zai fi sauƙi.

Sautika kamar irin su sautin ruwan sama a kan gida, ai to ba a kan gida ba ne. Yawanci in Bahaushe zai ma a kwatancen yadda ruwan sama yake zuba. Musamman ruwan yana da yawa zai ce a zai ce kamar da bakin kwarya wato ruwan yana zuba shaaa kenan. Haka yawanci Bahaushe zai ce. Kamar irin kuma ƙwanƙwasa ƙofa aa Bahaushe zai ce maka ƙwang ƙwang ƙwang ƙwang. Wannan shine aaaaa wannan shine kalman da yake amfani da shi wurin a kwaikwayon ƙwanƙwasa ƙofa. Tafiya kuma musamman in mace ne za a ce tana tafiya kwas kwas kwas kwas a kamar a tafiya irin na ƙwalisa kenana.

Ina rufe bakina lokacin hamma. Wannan abu ne wanda aka koya mana tun ba mu da wayau. To ni a yanzu ma, yanda ake ciki, inda, uh, ina ganin har jarirai ma idan sun yi hamma, sai in ga an rufe musu baki ko da yatsa guda ɗaya ne. To yawanci gaskiya in dai yaro ya taso ne musamman a gidan, gidan mu na musulmai ah, ana koya mashi ne ana, saboda ana gaya mashi wannan abun yana zuwa ne saboda kasala kuma shaiɗan yake sa ma mutum wannan kasalan. To idan mutum ya yi hamma, ana so ya rufe bakin shi sannan ya faɗi, uh, akwai kalmomin da ake faɗa na ƙurar shaiɗan uh, saboda shi ne ake tunanin yake kawo kasala.

Gaskiya alhamdulillah, aa akwai lokacin da idan mun je ko makaranta haka mun dawo si- sannan muka shigo, abu na farko da maman mu za ta fara cewa shine "ka je ka wanke hannunka da sabulu". Shine abu na farko da take cewa, to shine abun ya riga ya zaman mana jiki, diddade ba dukan mu yanzu muke yi ba. Amma de yawancin mu gaskiya muna ƙoƙari da mun dawo daga wani aiki ko wani abu musamman abin da muka san cewa mun daɗe, ko kuma abin da muka san cewa eh mun ji mun yi taɓe-taɓen a abubuwa to a ni dai nasan ina dawo gaskiya nake ƙoƙari in sa a sabulu na wanke hannu han-hannuwa na. To da hakan ni gaskiya al'adar wanke hannu da kuma tsafta ta kafu a gidan mu.

Am, a wato idan mutum ya tambaye ka ko, to gaskiya ana so ya tabbatar cewa, eh wannan abin da ya tambaye ka zaka yi shi ne, ko ko dai ba zaka ka yi shi ba. Yawanci abin da yake, eh, yake sa mutum yake amfani da wannan kalma nan ko kenan. To idan an tambaye mutum, misali, "Za ka zo ko?" To amsoshin da yake jawowa wani lokaci inmutum zai zo sai yace eh zan zo. Idan kuma ba zai zo ba sai ya ce, "A'a ba zai zo ba." Idan kuma bai da tabbaci ne zai iya cewa, "Eh ƙila in zo." Wani lokaci kuma mutum na iya cewa, "ma, in sha Allahu zan zo." Wato in Allah ya yadda zai zo kenan. To waɗannan su ne amsoshin da yawanci gasksiya in an tambayi mutum irin waƴannan abuwan yake, ah, yake jawowa. To kaman misali a harshen in za mu haɗa kaman da harshen misali turanci, shi bayi da, turanci bayi da takamammen kalma da za a haɗa shi da ko. Sai dai misali idan kamar da Hausa an ce, "Za ka zo ko?" To sai dai da Turanci a ce, "Are you coming?" Wato babu wani kalma takamemme gaskiya da ya, da ya zo a matsayin shi na ko a cikin Turanci.